Lokacin da ina jin damuwa, shiru zan yi sai in sa waƙa, in shiga jin waƙa. Abun da kaɗai zan iya in yi kenan. Ba wani abu kuma da zan yi fiye da haka. Waƙa kaɗai zanyi playing, zansa sai ina ji sai in kwanta. In kwantar da hankali na har in yi bacci. Domin ba yanda zan yi idan ba, idan ba na sa waƙa ba. Waƙa yana kwantar mun da hankali.

Burin mu a aiki muna so mu samu ace wai mu ne number na ɗaya a kasan nan wanda suna gina gina gidaje masu daraja da muhimmanci. Burin mu ke nan domin ya zama abu na wajibi ne ace a cikin mutane ɗari, ace guda ɗaya suna yin abin da ya kamata.

Ni irin kiɗan da nake so, ina son irin kiɗan da, kiɗan da na tsofine, irin wanda ake kira waƙoƙin da, dan nan irin na, irin wanda akeyi a lokacin nineties zuwa irin nainti tu early tu tauzan. Don yanda ni ina so nake son kiɗa yana yi kenan.

Ina raba abinci da mutane domin idon kanada abu kaga ɗanuwanka ko aboki ko maƙwabta bai da shi, ya kamata kai ma kanuna masa akwai mutunci a tsakanin ku, sai ku raba abinci ko kuma ka ba su abinci su raba. Ya zama wajibi domin idan abu ya taso gobe in kai baka da shi, za su iya su taimaka maka. In kana da shi tun yanzu ka taimaka ka raba musu abinci shiyasa ana raba abinci da mutane.

Ina duba saƙonni a aiki fiye da sau biyu. Yana fin sau biyar ma. Domin kowace lokaci ina duba ita na'urar gizo, in duba saƙonnin da zan iya samu a wurin kuma in duba, eh, WhatsApp ko in duba email ko kuma in duba Facebook, wato wanda ake kira Blue App. Ina duba su duka domin in tabbatar ina da tabbacaccen, ina da tabbacaccen, eh, ganewa ga abin da yake faruwa a rana.

Burin mu a aiki shine mu zama number na ɗaya a cikin kamfanonin da suna aikin gine-gine da gyaran hanya. Wannan shine burin mu na ɗaya a wurin aiki. Na biyu kuma, muna so mu zama dole ne idan za'a yi wani abu a ƙasan nan game da gini ko hanya, a nemi shawara daga wurin mu domin mune wanda mun san mune ya kamata a bamu. Shiyasa burinmu yana kai kullum muna aiki gaba da gabanta mu tabbatar mun kai wannan wurin da mune za'ana kiranmu.

Wato app dani ina amfani da shi sosai sosai a wayana sunansa WhatsApp. Da shi nake mafi yawa ayyukan wurin aiki sosai. Kuma in za a yi maganan wuni kuma akwai Instagram. Instagram shi kuma the red app. Shi ma ina aiki da shi sosai sosai don hira da abokanai wanda suna kasan waje can tunda wuri nada nisa amma wannan yasa muna nan kusa muna hira mukalli juna kurum to shine wannan na uku kuma sai the blue app wato ita ana kiranta Facebook. Ina amfani da shi shima sosai sosai.

Eh, ina waƙa a cikin zuciya sosai. Ni mutum ne, mutum ne ina da rai kuma jini na ya wo a jikina, ya zama dole ne ko ba ka so ba. A zongas kai mutum ne, wani lokaci zai iya kai tunani zai iya shiga maka zuciya. Kana zaune za ka tashi ka fara waƙa a cikin zuciyarka, ko na jin daɗi ko na marar daɗi.